Ina iya ɗinka tufafi, ina iya yin ɗinki, ina ɗinka kaya. Ina ɗinka tufafi kala kala. Tun shekarar dubu biyu da goma sha shida nake koyan ɗinki. Shekara goma baya kenan, a lokacin na fara zuwa gurin koyan ɗinki inda ake ɗinka jallabiu na mata, abaya kenan da hijabai. To ina koya, ina ɗinkawa hijabai da fellayu, hijabi da kuma abaya. Ina yankawa lokacin farko in gadi na ce, "sai a yanka a gaba na, sai a bani weaving." Na yi weaving, na kalmashe ƙasa kenan. Shi kuma ogan sai ya zo ya haɗi ko kuma a yi zigzag idan yadin ba shi da matsala da yawa baya sassariwa, sai a yi zigzag. To na koya, na koya lokaci bayan lokaci sai na tafi makaranta. Lokacin ina zuwa boarding school da na tafi makaranta shi kenan sai na tsaya. Na daina zuwa gurin kuma shi ma mai ogana was sai ya tashi ya bar gurin ya koma cikin kasuwa. To ni kuma lokacin ba zan iya zuwa kasuwa ba sai na koma shagon koyon ɗinki na maza. Shi ma dai na je ina kalla, ina kalla ana yankawa, ana aiki. Na gaji na siyo kayan ɗinki a bani na, na goge amma ban fara haɗe kaya ba. Daga nan na sai na koma shagon koyon ɗinkin mata. Na fara ina zuwa koyon ɗinki na je kusan wannan, kusan sai da na yi shekara guda daga guga sai aiki, daga guga sai aiki ake bani. Na haɗaɗe a shagon na sha wahala saboda kusan duk aikin shagon ni nake yi da yake in an ce min na zo na je aiki ba na canza fuska, ba na haɗiye rai. Kusan duk aiki ne nake zuwa na dawo kuma na goge saboda ɗinkin mata ana yin shi ɗaya bayan ɗaya. Ko me aka yanka sai an goge shi sannan ake haɗewa. To na zo dai ba a bani ɗinki ba, ba a bani ɗinki. Ni kuma ina kalla, Allah yasa, komai in na gani ana yi to ina koya. Na iya. Sai ran nan na karɓo ɗinki daga gida. Na zo shagon na zo na yi shi ni kaɗai ban ce kowa ya mun ba, ban ce kowa ya taya ni ba. Na yi ɗinkin nan da na yi ɗinkin suka ga na iya. Suka ta mamaki aka na iya amma ko haɗe wani gudun ba sa bani. Shi ne fa daga ranan sai aka bani keke ya zama ina da keken ma da nake yin ɗinki ko da yaushe. Kawai in aka yanka za a bani ace na yi, na ɗinka. Na yi tayi, na yi tayi, na yi tayi lokacin har manyan atampofi, har atampofi masu tsada ake bani na ɗinka. Haka lokacin da muka kasance daga ni ma sai ogana a shagon. Shi ƙallaka kowa ya tafi hutu. Mu biyu ne muke zuwa, mu zo, mu yi ɗinkin da za mu iya, yawon da za mu iya a ranan sai mu tafi, mu tashi, mu tazama mu kwana a can. To na iya ɗinkin mata, ina ɗinka tufafin mata sosai amma dai na maza wando ko da yake iya ɗinkawa sai 'yan gyare-gyaren da ba a rasa ba. Ban iya saka kwalaba, ban iya saka, yin wuya ba a ɗinkin maza. Yadda yake dai shi ma ba shi da wahala sosai amma shi yana buƙatar sai mutum ya natsu sosai saboda ta ƙasa ko kaɗan ya karkace. Matsalar bambancin ɗinkin maza kenan da na mata shi kuma na mata dama yawanci aka kace shi kacar tun da ba a miƙe ake yi ba ana yin kwana kwana. To shi ma dai ana saita amma saitin shi ba shi da wahala sosai saboda shi ba a miƙe ake yin shi ba dama ana yin kwana. To ya fi sauƙi. Shi yasa na fi iya ɗinkin mata. Shi kuma ɗinkin mata na daɗe ina yi, na daɗe ina koya kuma na daɗe ina yi. Amma yanzu da na koma makaranta sai zama bani da lokaci. Na yi amai da aiki na yawanci duka aikin da za a sami kuɗi tawaya yawanci shi nake yi.

Rubutuna ba shi da kyau, ban da rubutu mai kyau. Na daɗe ina koyan rubutu. Dan ni sai da nayi aji na uku a firamari ma na iya rubutu sosai. Aurar ina ina yin rubutu, ina so nayi rubutu mai kyau lokacin da ina aji ɗaya da aji biyu a firamari. Amma baya yin kyau. Saboda haka sai na daɗe ina rubutu kafin nayi rubutu ne kafin nayi-- sai na daɗe ina rubutu sannan nake samun yin rubutu ya daɗe saboda sai na tsaya wai na tsara shi yayi kyau. To sai da ina aji uku a firamari sai malamar mu, Anta Sakina, Malama Sakina ta ce idan ina so na koyi rubutu ta ce mu na samu littafi, littafin da ake koyar rubutu. Sai na je na ringa yin shi shi a gida kawai ba, ba a makaranta ba. In na koma gida ba abin da nake na dawo daga Islamiyya. Ko kafin na tafi Islamiyya sai na zauna nayi ta rubutawa, nayi ta rubutu na samu wannan kalma, na samu jimla guda nayi ta rubutata, nayi ta rubutata, nayi ta rubutata. To a haka duka wannan har-haruffan a haka duk zan iya rubuta su da sauri. Haka kuwa nayi na daɗe nayi tayi, nayi tayi, nayi tayi sai sun cika litattafai kusan guda biyar. Ko wanne in na ɗauke jimla sai nayi ta rubutata, nayi ta rubutata, nayi ta rubutata. Bayan nan a makaranta lokacin muka yi wani laifi sai malamar, ita dai malamar dai wace ta sakani nayi wancan ta ce mana mu je mu ciko littafi mai fe-mai fe-mai wannan fefa arba'in mu je mu ru-- ciko shi da ba da haƙuri, muyi ta rubuta bada haƙuri duk wannan, duk wannan mu rubuta duk layi sai mun rubuta ba da haƙuri. Haka muka yi ni da wani abokina. Mu ka je muka ciko shi a rana ɗaya. Wannan shi ma yana taimaka mana sosai kusan gurin koyar rubutu ne, na koyar rubutu da sauri. To amma dai kyaun rubutun dai ba wani sosai bane ba. Saboda yawanci na fahimci cewa mutanen da suke rubutu da hannun hagu sun fi iya rubutu me kyau suna tsayawa su tsara shi da sai ka ga rubutansu yayi kyau sosai fiye da namu. Ni da nake amfani da hannun dama da kusan duk wani mai amfani da hannun hagu rubutun shi yana da kyau. Amma mai amfani da hannun dama kawai gaja-gaja muke yin shi ba ma tsayawa wani tsara rubutu. Sannan kuma bayan nan a yan shekarun nan na ji an ce kawai idan mutum yana da ƙwaƙwalwa sosai, to saurin ƙwaƙwalwar shi yake yana hana shi yin rubutu me kyau saboda kafin hannun shi ya rubuta ƙwaƙwalarsa ta yi tunani akan duk abubuwan da zai rubuta. Saboda haka rubutun shi baya kyau. To da wannan muke amfani se muce ai mu muna da ƙwaƙwalwa shi yasa rubutun mu ba shi da kyau. Amma waɗanda kuma ƙwaƙwalwarsu ba ta da sauri sosai se a ce su ne rubutun su yake da kyau. Amma mu tun da mu muna da ƙwaƙwalwa muna shi yasa rubutun mu baya tsayawa yafita yanda ya kamata. Amma dai gaskiya ba dai rubutuna ba za a ce ba a ganewa ba amma dai ba za ka ce mai kyau bane ba.

Ina cin tafarnuwa? Tabbas ina cin tafarnuwa. Ina son tafarnuwa. Duk wani abu da aka yi shi da tafarnuwa ina son shi, musamman ma idan an dafa ta. Ina son tafarnuwa sosai. Ina cin yajin tafarnuwa lokacin da ina yaro. Shine babban indai yaji akwai tafarnuwa a ciki to ina son shi. Kuma ina zan baɗa shi a abinci. Ko yana da yaji sosai. Ko zai daɗe mun harshe sai na ci saboda ina son tafarnuwa. Sannan in aka pepper soup da tafarnuwa ka ji ƙamshin tafarnuwa na yana tashi ko ba ka jin yunwa ko abin da kake saka ka ji kana sha'awa. Ina son tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa kuma sosai. Don Idan kuma Allah sai ya taɗa ni da ita. Mata ta kuma tana son tafarnuwa. Waccan ce da take son tafarnuwa ba ma ta iya girki ba tafarnuwa ba. Inda za ta dafa abinci, za ta dafa abinci dafa duka ne ko miya za ta yi to sai ta saka tafarnuwa. Hatta indomi idan za ta dafa sai ta saka tafarnuwa. Ina son tafarnuwa kuma sai Allah ya taimake ni ya haɗa ni da mai son tafarnuwa. Wacce ta ma fi ni son tafarnuwa to bana, bana da matsala inda na ga tafarnuwa zan ci. Inda aka yi abinci da tafarnuwa zan ci. Kuma kuma ba'a yi abinci da tafarnuwa ba in na samu yaji mai tafarnuwa zan saka a ciki. Haka to ina son tafarnuwa gaskiya.

Wan guri, ko wace ƙasa ko wani gari nake son ziyarta? Gaskiya ina son ziyartar gurare da yawa. Ina da burirri ka, burin Allah ya bani iko na je gurare da yawa. Amma yanzu haka ina so na je gurare biyu a yanzu, nan da wata ɗaya. Ina so na je Gusau, Zamfara Gusau, wannan wata jiha a Najeriya. Amma bayan haka ina so na je Maiduguri, ita ma wata jihar a Najeriya. A cikin Najeriya kenan ina son zuwa guraren nan biyu, nan ba da daɗewa ba. Sannan zan je Kebbi, zan je Nagaida, surkaina a Kebbi, Shima ina so na je. Sannan bayan haka, guraren da nake son zuwa, ƙasashen da nake son zuwa da yawa, na farko dai ina son na je Saudiya. Na je na yi hajji, na yi umra. Duka ina son zuwa, Allah ya bani kuɗi, na je. To bayan nan kuma ina so na je, ina, ina so na je China. Ina so na yi karatu na na gaba da ja, na karatun jami'a na gaba. Ba na, karatuna biyu a jami'a ina so na yi shi a China, ko kuma a Netherland. Saboda su ne ƙasashen da suke da babban, suke da inganci sosai a kan harkar noma da kiwo. Ni kuma noma, noma da kiwo nake karanta a makaranta. Ina son na je nan. Sannan kuma, ina so na je Canada, saboda ita ƙasar ina so ma dai nayi rayuwa a can sosai. So nake idan da dama ma a ba ni damar ƙasa, damar zama ta dindindin a cikin. Saboda ita ƙasar tana da, tana da, tana da yanayinta yayi. Mutanen cikinta ba su da matsala. Sannan kuma, akwai harkar, akwai ƙasa sosai. Guri, gurin yin noma sosai kuma ba ta da matsalar idan baƙi sun zo. Ba, ba su da, ba su da wariyar wannan, ba sa nuna wariyar launin fata, ga baƙi ko bakaƙyen mutane. Ba kamar ƙasashen Larabawa ba. To, waɗannan ƙasashen ina so na je su a yanzu. Sannan ina so na je Australia. Australia, ba dai zama nake so na yi ba. Ina so dai na karfafa kasuwanci a can. Saboda anan a kasuwancin, kawo kaya daga Australia zuwa Najeriya ana samun kuɗi sosai. Sannan, akwai kayan da ake kawo su daga Najeriya akai su Australia, su ma ana samun kuɗi. To, in dai harkar za a samu kuɗi, ina so na je. Sannan akwai ƙasashen da nake son zuwa ziyara kamar su America, Oman ina son zuwa Oman. Ko zuwa, zuwa hutun, hutun aure ne ina so na je Oman ni da matata. Saboda Oman suna da wani akwai, wani bakin ruwa, wani bakin teku da ake yi, amma shi irin na musulunci ɗin nan. Ba a fito wa tsirara saboda, duka an yi ɗakuna da kai da matarka, ƴan ƙananan ɗakuna daga kai sai matarka, sai ku shiga ku je ku kama. Ku kaɗai kuyi rayuwar ku a ciki, to koma me za ku yi, za ku yi amma dai ba za ku fito tsirara ba tunda ƙasar musulunci ce. Sannan sai wacce ƙasa, ina son na je Japan. Japan su ma suna harkar noma, sannan kuma akwai technologies kala kala. Sannan kuma ina so na zama dealer mota. Ina son, in Allah ya hore min kuɗaɗe da yawa Inda ka zama dealer mota, in ka je Japan, motocin Japan suna da arha kuma suna da quality. Kamar irin su Corolla, suna da quality sosai. To ina son na je Japan. Sannan, sai ina ne, sannan ina son na je Germany. Germany shi kuma abin da zai kai ni, shi ne tuƙin mota. Ina so na hau titin suna tuƙa mota na, inyi gudu a mota saboda, ba inda za ka yi gudu, kuma ba tare da ka samu matsala ba. Ba su, babu inda suke da manyan tituna kamar Germany. Sannan akwai Monaco, ina so na je Monaco. Da kuma saboda, a can manyan masu kuɗin duniya suke haɗuwa. To, in kana so ka zama, ka haɗu da wasu manyan mutanen sai ka je ƙasar. Saboda, nan ne za ka haɗu da su babu girman kai, babu wani wannan. Ko wa ya ganka anan ya san kai ma kuɗin ka ya kai, ku haɗu. Sannan a, a cikin Afirka ina so na je Egypt, saboda suna da abubuwan addini sosai. Ina so na yi karatu.

Nodai wasanni da nake son yi ba wasu wasanni bane bana nafisonyi wasa da matata a gida. Duk wasan da zan iya yi da ita kamar irin su wasan kati ko wasanni na waya video games kenan. Na san na yi su sama waɗanda zaka iya yi mutum biyu ko mutum uku. Abada shine yake bani damar ne wannan da ita a gida. Sannan kuma da ni da matata duka muna son wannan table tennis. Ita ma haka ake yi a gida. Kada a gida muka, muka samu allahb yahore mana muka sayi tebur ɗin. Zamu sai tebur ɗin da wannan da eggs ɗin da ake yin wasan da shi da su shikenan. Say muringa playin muringa yin wasan. Nan lokacin da muke da lokaci to ina son wasannin gida. Sannan a cikin wasannin waje ina son badminton. Wannan wasan ƙwallo mai ragargadin nan da ake yi to yana, yana min daɗi ina son shi. So ni dai ba mutum ne mai yin wasanni da yawa ba. Amma dai duk wani wasa da zan iya yi a gida da ni da matata ko da 'ya'yana yana min daɗi ina son shi.

Fim, akwai fina-finan da nake iya kalla akwai waɗanda bana iya kalla. Akwai waɗanda kuma in na kalle su na ke ji a raina me ya sa ma na kalla. Bana so na ƙara kallon irin su. To ina son fina-finan da wannan, ina son fina-finan da zan kalla ba tare da na yi wannan ba kamar fim fina-finan da zan gane su ko kuma fina-finan da ake yin su akan basira ko fikira suna mun daɗin kalla amma bana son fina-finai waɗanda kawai zallar wasa ne ko shirme ake yi babu wata, wata basira da aka nuna a cikin fim ɗin ko kuma wani wannan kamar fina-finai irin su Avengers 6 to na iya kallon su amma bana son fina-finan da zan ga ana ba ɗala ana tuttuɓewa. Ba su da daɗin kalla, saboda suna tayar wa da mutum sha'awa. Wani lokacin yaji kawai yana son ya ganshi tare da mace. To, bana son irin waɗannan fina-finai. Ko kuma wani wannan kamar fina-finai irin su Avengers su to ina iya kallon su amma bana son fina-finan da zan ga ana ba ɗala ana tuttuɓewa. Waɗanda, waɗanda dai mutum zai kalla ba tare da matsala ba. Ina son Cartoons ma akwai cartoons da nake kalla kamar irin su Encanto irin su Luca. To ina son waɗannan cartoons ɗin. Ina son wannan fina-finai ma da aka yi su Romance amma waɗanda dai ba'a, waɗanda dai ba a ganin mutane a tuɓe, ba waɗanda ba a ganin mutane tsirara.

A'a, gidanmu fana malam shehu ne. Gidanmu babu wani WiFi. Ba wani WiFi a gidanmu. In kana son data, ka sai datarka. In ba ka da data, ka, ka roƙi wani ya ɗan kunna maka hotspot kai maka ɗan dandali arziki. Amma babu wata maganan WiFi. WiFi ai sai an dage. Allah ya taimaka ya ba mu sa'a. To haka dai, haka dai mukeyi. Amma dai babu wani WiFi gaskiya. Sai zuwa wani lokaci za mu gani. Amma dai sannan ana dai, ya sanar mana, uh, indai mutum yana data ya siya shi ne kawai. Idan ba ka da data sai ka bashi kuma.

Lokacin hutawa ta ko yin aiki shine bayan sallar, ah, azahar. Ba mayin wannan, lokacin sallar, bayan sallar azahar muke samun damar hutawa. Saboda lokacin shine lokacin da mutane yawanci an je, an mutum ya je yayi sallah, sai ya ci samo ya ci abincin rana. To lokacin in ka samu, sai ka ci abincin rana shi kenan, bana bata lokaci sosai gaskiya. To lokacin bayan sallar azahar sai mutum yayi sallah, kan tayi sallah sai kaje ka samu in wani an abincin ma za ka siyo, ka siyo idan ma kana da wani abu ko an maka abinci daga gida sai kazo ka zauna ka samu guri ka zauna ka ci abincinka. Idan aka gama cin abinci for some minutes in kana da wani abu ko za ka ɗan duba wayarka ka duba kafin kuma a koma ci gaba da aiki.

Lokacin da na fi so ni nafi son lokaci kamar bayan sallar Magribah kafin sallar Magribah a fak. Lokacin yana yi min dadi. Ina son zama a lokacin mutum ya dawo daga aiki dinnan ya gama yaci abinci ya huta. Wankan ne yayi wanka gari yayi shiru waɗansu yara sun taru yara sun tafi makaranta manya kuma waɗansu sun tafi ball waɗansu kuma suna gida suna hutawa. Kana zaune kaɗan duba wayarka, yamma tayi kafin sallar Magribah shikenan sai kaɗan zauna ka huta ku da matarka tam ku samu kuɗanyi shiru kuɗanyi taking time ɗin ku tare. Ku zauna tare kuɗan ɓata lokaci amma dai ba kuna magana ba, yana min daɗi.

Gaskiya dai lokacin da muna yara ina cije, ina, ina ce cije farce amma dai bayan da muka girma yanzu gaskiya bana cije. Lokacin da muna yara idan aka zo makarantar mu duk ranar litinin da safe ake duban farce aka gani farcen ka ya taru ba ka cire ba ko kuma bai taru ba. To idan ya taru ba ka cire ba za'a zane maka hannu. Dan lokacin haka ka samu rubutu ma. To sai mun fito daga gida wataransa nan muke dubawa wai mun cire farce ma a ko ba mu cire ba. In ba mu cire ba sai mu dinga cizan shi a hankali, a hankali. Har dai da yadda za mu cire shi kenan sai a yanke farcen a haka da baki da hakori an ciccije shi. To shine dai sai mu ciccije farcen a haka. Idan kuma mun cire to shi kenan dama haka a geso. Shikenan haka dai mu ka rinƙayi lokacin muna yara muna firamare. Amma dai da aka girma tsanan ba'in iya cire farce mani da reza ba. Tana iya yankata cikin farce nake shiga. To sai da aka zo lokacin kuma sai abin yankan farce ya yi yawa a gari ya zama yana da araha to shikenan sai ya zama ina da shi. Duk lokacin da nake so na cire farce kawai zan ɗauko ne sai na yanke farce na. Kuma ina yanke farce na kusan duk bayan sati biyu saboda yana da saurin fitowa.